Ashe jagoranci ne abiu ne da yake zuwa a yanayin irin yadda jagoranci yake. Misali, jagoranci ne kamar na makaranta, a'a jagoranci ne na gida ko ka jagoranci ne na aiki. To haka tsarin jagoranci yake kamawa. To idan jagoranci ne na makaranta, ita tafiyar da shi ne ta hanyar da abin ya fi a ka ba ni. Misali, a ce zan yi jagorancin ɗalibai abokan karatuna na ƙasa da, ni haka ko kuwa na yi.

To me da waƙa, wata aba ce ta nishaɗi, gama su jin ta da ma su yin ta. Ko ba, haye sai ta faɗakarwa. Ana amfani da waƙa ne domin a faɗakar da wani abu ko kuma a a nishaɗantar da wani abu ko a begi wani abu. Ya-- ga ta nan dai tana da ma'anoni kala kala. So, ni ban cika yin waƙa a banɗaki ba saboda hasali nema a andimin ciko. A al'adance ma a yi waƙa a banɗaki ba shi da amfani. To amma da ake abin ya zo da wani yanayi, wani salo na ƙauna da mutum yana ƙaunar mutum zai zauna, fera masa waƙa. A'a, waƙa ce ta jama'a irin wanda zai zauna idun ga rera wa mutane waƙa ko kuma a a. A wajen wanka aƙa'ida mu a wannan ɗin mu ba a yin waƙa a wajen wanka. Ba kyau yin waƙa a cikin toilet. Amma dai ina yi a waje. A dai lokacin da nishaɗin waƙa ya taso, na kai ni shi. In yi waƙoƙi irin su na su Hamisu breaker, na Bege Kenan, sannan akwai waƙoƙi na kasuwanci. Da kuma na waƙe wasu mutane haka wanda an faɗi sunansu a matsiƙin na inda za a ba yi. To na kan yi wannan da kuma waƙoƙi na yabo. Na kan yi waƙoƙin yabo. Rere inda suka fi daɗi na haddacewa saboda abu ne da kanaji daɗinsu kana kuma yin waƙa. To na kan ɗan rera a'a lokaci lokaci amma ban da lokacin wanka. Lokacin wanka daɗai, daɗai, lokacin ina yarinya. To idan na shiga toilet sai in tayi, in ta waƙoƙi. To da na yi amma yanzu, da girma izomin haka na fahimci cewa yin waƙa a toilet ba kyau. To ba na yinta. Da dai na yi, sai in tayi waƙoƙi a abin da ina yi. Yanzu ko ban yi shi ba sanda yi. Haka yi da ra da waje. Haka lokacin da nake nishaɗi sai dai amma dai ba a toilet ba saboda shi yin waƙoƙi a toilet ba shi da kyau. Ai tsari ne toilet don haka ba'a zama a ji aita zuba waƙa a sirri idan a waje haka. To haka a waje ina yi amma a cikin toilet lokacin da nake wanka ni ba na yin waƙa.

To, shira'ayi abu ne da yake na karan kai. Misali, ace raayi ne na mutum wanda ba wani sirki na wani ba kake amfani dashi a duk lokacin da ya kasance shawara ce, to kana fito da naka ra a yin akan, akan wannan abun da ake magana akai. Kai, akan kankane za ka ji, kai a'a, abu kaza da aka ce kai ba haka kake so ba. Kai yanda kake so shine kar a yi kaza, kar a yi kaza, kar a yi kaza. Instead of mutane wannan zai ce a'a, ai ayi, ayi abun da ake so ayi ɗin gara a yi. A'a sai ka ji kai kuma na ka ra yin ba ka so ayi to, idan ya kasance haka, za ka fito da ra'ayinka ne ka faɗi cewa kaifa ba ka son ayi wancan abu kaza da aka ce. Ko kuma a'a, abu kaza ɗin na fa da aka ce a yi, au kar a yi ni fa ina son a yi shi. To me isa saboda ina ganin idan anyi zaasamu cigaba. Wannan da kake, kai ba ka zuwa da wuri kullum layinka yayi yawa jallale, to za su iya ɗaukan mataki akan. A'a, wannan kuma zai iya bada ra'ayin cewa gara a ɗauki mataki saboda ɗaukan matakin zai sa kowa ya mai da hankali ba ka son kaji sunanka ya fito. Za ka mai da hankali ka gama duk abun da za kai, ka taho aiki. To, ra'ayi kenan, yanda kowa yake faɗan nasa, kowan ne da irin nasa ra'ayin akan abubuwan da itaso ko kuma akan yara ne da aka tsince misali a cikin class cewa wayennan yaran basa fahimtar aiki, basa fahimtar karatu. To a ra a yi, kowa zai faɗi nasa wayen su za su ce, tun da basa fahimtar karatu ai musu repeating. Me makon suna JS2 a mai da su JS1. A mai da su JS1 saboda basa yin, basa fahimta sai kuma wasu suce wani zai bada nasa ra'ayin a'a kar a mai da su JS1. Ai gara a zo, a dage a ware su su kaɗai a dinga musu aikinsu. Sannan kuma ace kowane yazo da littafinsa sai a rubuta masa, yaje ya rubuta ya haddace a hankali yau yana yi gobe yana yi zai fahimta. To wani kuma raayinsu zasu ce aa kawai gwara a koresu su koma wata makarantar tunda bazasu iya ba to ya danganta, to haka ra'ayin yake kasancewa kowa da irin nasa. Kuma, nakan bada ra'ayi mai sauƙi wanda ba zai cutar da kowa na side ba. To sai in bayar da ra'ayi, misali kamar akan irin wannan na yara da basa fahimta, zan bada ra'ayin su yi haƙuri iyayen a cigaba da koya musu, a siyo musu littattafai personal, za a dinga nuna musu suna kwafi suna rubutawa. Har su samu ƙwaƙwalwarsu ta buɗe su fahimci abubuwa dayawa suna kuma tare da ƴan aji saboda suma za su dinga taimaka musu ta wasu abubuwa. To nakan bada ra'ayina akan haka yawanci, ra'ayina yakan kasance.